Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth kullum saboda ina amfani da Bluetooth domin sauƙaƙe wa kaina jin abubuwa ta cikin Bluetooth dina.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Eh, lokacin da babu wutan lantarki, ina zama ne, sai in ɗauko wayana in haska da littafina, in riƙa yin karatu kafin wutan NEPA ya dawo saboda, ba mu da sola.

Kana zuwa gidan bincike? Eh, ina zuwa gidan fim musamman lokacin kallon ƙwallo. Muna zuwa gidan fim domin mun fi sakewa a can. Idan abokan match din mu sun sha, za mu ji daɗi, za mu yi ihu da gaske ba kaman gida ba.

Wani irin wasa kake yi a waje? Wasan da nake yi a waje shine ball. Ina yin ƙwallo sosai sosai. Ina buga mataki na midfield. Lallai ina wasa a waje sosai sannan ina wasa da dariya da mutane ma.

Kana fison shinkafa ko tuwo? Eh, na fison tuwo akan shinkafa saboda tuwo idan naci shi yana rikemin cikina zuwa wasu lokuta da dama. Sannan idan naci tuwo ban cika jin yunwa akan lokaci ba. Yana dauka na tsayi lokaci mai ɗayan tsayi haka kafin in buƙaci wani abinci.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, ina zuwa kasuwa da safe. Dake sana'ana shine kasuwanci. Babu abunda na sani sai kasuwa saboda haka ni ɗan kasuwa ne. Ina zuwa kasuwa da safe kaman ƙarfe bakwai. Ina dawowa kaman ƙarfe bakwai.

Kana cije farce? Eh, ina cije farce. Idan na zauna ba abin da nake yi, babu wayanda take ɗebe min kewa, babu abokin hira kusa dani. Ina cijan farce na sosai sosai.

Kana iya tuƙin mota? Ina iya tuƙin mota saboda ina da mota. Yafi shekara huɗu ma ko biyar ina tuƙin mota. Ina zuwa garuruka da dama, sannan ina tuƙawa a cikin gari domin nishaɗin kai nama. Lalle ina tuƙin mota sosai.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yadda nake sasanta rikici a aiki, idan ana rikici, idan na zo ni, ina jinta bakin wayanda suke rikicin. Idan na fahimci wanda bai da gaskiya sai in bashi rashin gaskiyan shi. In tilasta masa cewa ya bawa wanda yake da gaskiya haƙuri domin a samu zaman lafiya.

Kana koyon wata yare? Eh, ina koyon yaren Fulatanci yanzu saboda ina son yaren Fulatanci sannan ina koyon yaren Turanci saboda ina son yaren Turanci.

Wane irin nama kake fi so? Eh, ina son naman rago, ina son naman kaza, ina son naman saniya sannan ina son naman akuya. Wannan duka naman ina so.

Ina kake ajiye makullan ku? Ya danganta a inda nake. Ina ajiye makullai na idan na fita kasuwa a kan teburi ta yadda idan na ajiye shi in na tashi zan ɗauka ba zan sha wahala ba. Sannan haka a gida akwai inda nake ajiye ki na musamman saboda idan na tashi daukan shi ba zai wahalar da ni ba.

Yaya kake magance koke-koke? Eh, koke-koke musamman irin na ƙorafi da ake kawo mini ina tsayuwa in saurari mutum da me ya zo da abin da ya zo. Idan na ji abu ne wanda zan iya in na taimako ne, in taimake shi. In ba na taimako ba ne, in ba shi haƙuri, ko in ba shi shawara domin ya je ya samu maslaha. Yi abun da ya dace.

Kana fison kwafi ko shayi? Eh, ni na fi son shayi saboda shayi yana taimakawa min sosai musamman lokacin azumi. In na sha shayi, yana rage min cikina sosai sosai. Ina jin daɗin shayi.

Wanne irin ƙasa gidan ku yake da shi? Kalan kasan da gidan mu yake da shi, ƙasa ne na gar-cecce mai kyau tare da ɗaukan hankali. Wannan kasan da yake gidan mu, yana da kyau sosai.

Kana iya yin ciniki a kasuwa? Eh, ina iya yin ciniki a kasuwa. Idan na je zan siya abu, in an kafaɗa min kuɗin shi, za mu ciniki da mutum. Sannan haka kayan da nake sayarwa, idan zan sayar da shi, za mu yi kasuwa da mutum.

Wane lokaci na rana kake fi so? Eh, ranarda nafiso itace ranar Juma'a. Kaji babbar rana saboda muna alfahari da wannan rana. Ba don komai ba sai don alkairan da ke cikin wannan rana ta Juma'a.

Kana bada shawara a aiki? Eh, ina bada shawara a aiki. Idan naga ana abun da bai dace ba a aiki, zance Abu ƙaza bai dace ba. Wannan abun da za a yi shi ya dace. Saboda haka ina bada shawari a aiki sosai.

Rubutun ka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau sosai sosai saboda na koyi rubutu tun ina secondary school. Sannan na gama na je ni jami'a a can ma na yi rubutu kuma na yi karatu sosai.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Eh, ina zuwa wurare da wuri akan lokaci saboda duk abin da za ka yi a rayuwa ya zamana cewa kana bawa lokaci muhimmanci saboda duk lokacin da ya wuce, ya wuce kenan ba zai samu dawowa ba.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida ba don komai ba sai dan mu sake samun tsaftataccen muhallin mu ba tare da mun shigo da wasu cututtuka ba. Lallai.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, ina miƙe jiki da safe. Muna zuwa morning training saboda inganta lafiyar jikinmu. Sannan muna ganin amfanin miƙe jiki da safe musamman ma, a wannan lokacin da aka fara sanyi.

Wani launi ka ƙe fi so? Eh, launin da na ƙe so dai shine launin kore. Dama ko ba komai shi kore da ka gan shi, ka ga kore ne mai ɗauke da babban kala. Ina son kalan kore sosai sosai.

Wane irin kyauta kake fi son bayarwa? Kyautar da nake son bayarwa shine kuɗi, saboda kuɗi yanzu sun zama wani ginshiƙi na abun da ya shafi harkokin mu na yau da kullum. Komai za a yi sai da kuɗi saboda haka ne ya sa na zaɓi in ba wa mutum kuɗi.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi, musamman a lokacin zafi haka, ina shan ruwa ɗan da-dai amma, mai sanyi, Sannan wani lokaci da safe in na tashi ina shan ruwa mai sanyi.